To yadda na ke sasanta rikici a aiki, zan kira wayan nan dole wanda suke yin rikicin in tambayi me ya haɗa su ko wa in ji da lilinsa. Kowa in naga wanda bai da gaskiya toh sai in mai faɗa.

A gaskiya bana tsoro wurare masu hayaniya. In zan samu inda zan zauna, ko ina yayi ciro, wurin yafi daɗin zama. Amma inda wuri akwai hayaniya, amma ba zaka gi daɗin zama a wajen ba.

To nakan gaishe da mutane. Inna zo na samesu suna zaune. In musu sallama sai in gaishe su. Shikenan. In tafiye wajen aikina, in zauna shikenan.

Eh ina kunna inna dawo saboda haske, in da daddare ne in haska haske ko ta ina in haskawa.